Kallabi yakan samu wa a tsakaninmu shine mukanyi amfani da kallabi ta wajen zaman lafiya, ta wajen bada shawara, ta bada gargaɗi ga junan mu. Kuma domin mu ƴan uwa mu zauna lafiya tsakaninmu ba nuna banbanci ba nuna son kai zamuyi zaman lafiya domin amfani da kallabi.

Lokacin da muke sauya ra'ayimmu shine lokacin da in mun samu saɓani da juna dole mu sauya ra'ayi akan 'yan uwa, dole mu nuna bambanci, dole kuma mu canja halin mu, dole kuma muji tsoron ɗan uwa, domin yadda aka sauya mana ra'ayi, domin babu zaman lafiya tsakaninmu.

A kashin gaskiya dai, labarin tsire ko suya da yamma yana da daɗi. Don a wannan lokacin ne masu saida suya ko tsire suna fita suna gasa nama, suna gasa suya, suna gasa tsire kuma suke sayarda ma jama'a. Duk wanda ya siya tsiren nan da yamma ko suya wallahi in kaci shi yana da daɗi da armashi sosai sosai.

To, wurin da yake da sanyi dai a kashin gaskiya yana da daɗin zama sosai. Mutum ba zai ji zufa ba, za ka zauna ka wala ka ji daɗi a lokacin sanyi. Ba za ka ji zufa ba, ba za kaji wani damuwa ba. Babu cututtuka a lokacin sanyi kamar lokacin zafi. Za ka ji daɗin wannan lokacin.

Idan hanyar sadarwa ta lalace a wani wuri, abin da muke yi shine muna neman masu gyaran hanyar sadarwa. Kafin nan su gyara, idan akwai saƙon da za mu bayar, za mu nemi wani da za mu tura shi da saƙon duk inda muke so ya je, ya shiga mota ko ya hau babur, ya je da shi ya sada wannan saƙon kafin nan a gyara wannan hanyar sadarwa.